Shagon da na fi zuwa sayen abu shine inda na san akwai yana da girma kuma ya ɗauki duk abubuwan da nake da bukata. Saboda ko wasu shagunan da ka je da in bai da girma, maybe abun da kake so ka siya ba za ka samu a gurin ba. Amma ka je shagon da yake da girma ƙwarai akwai abubuwa da yawa. Duk abun da kake son ka siya ka ga ba sai ka wahala ba za ka samu a wancan gurin.

Yadda na ke shaƙata lokaci, hutu na shine. A gaskiya mafi lokaci na kan cika amfani ne da waya na ta wurin shiga yanar gizo ko kuma in yi su wasannin da na ke da su da dama acikin waya na. Wasu lokaci kuma in yi amfani, in yi bacci da lokacin ko kuma in fita wurin shan iska, kaɗa sha iska ka zo ka yi amfani da waya duk dai ba inda baya kamawa lokacin hutu na.

Aiki tare da kungiya yakan buƙaci yana da daɗi in dukan ku kun fahimci abin da ya kamata ku yi. Ku kuma kuna da haƙuri, kuna da ƙwazo a lokacin da kuna ƙwazo, kuna sakai a abun da aka tsara muku ku yi. Ku kuma kuna da fahimta kuma kun iya aikinku sosai. Yakan zamanto da sauƙi in ana aiki tare da kungiya sabida akwai haɗin kai. Aikin yakan tafi a lokaci ɗaya, aikin yakun kuma ya zamanto da inganci kuma yakan ƙare da wuri. Akan samu cimma buri da wuri in an haɗa kai a kungiya ana aiki.

A gaskiya malamai da suke koyar mana suna ƙoƙari sosai kuma kowa yana-- ƙwazo a gurin koyarwa, yana kuma nuna mana abubuwa da yawa. Kowa yana nuna mana abun da ya kamta mu koya. Akwai malamai na turanci, akwai malamai na government, akwai malamai na history, akwai malamai na literature. To duka waɗannan da na kikkira, malamai ne ta fannaye daban daban sun ƙwarance a gurin aikin su, kuma ina jin daɗin abin da suke koyar mana sabida muna ganewa sosai kuma muna ko-- mun koyo sosai a ta wancan fannin.

So a gaskiya lokacin da nake yi kwana nake bacci a kullum yakan danganta kane sabili da wani lokacin mutum ya dawo aiki akwai wani abubuwan da za ka kamala ka yi. Kuma yanzu ya zamanto shigar ranar gizo yana zamanto wani abu ne wanda mutum yakan yi shi kullum kafin nan yi bacci. So a wasu lokuta yin za ka shiga ka ga abubuwa da daman da suke ɗauke maka hankali har ka zo ka yi bacci da latti ba ra ka yi bacci da wuri ba saboda kana kallo abubuwa a ranar gizo. So lokacin bacci bayi da takamammen lokaci. Wani rana kan zo ƙarfe goma ne, wani yakan zo ƙarfe sha ɗaya, wani yakan zo ƙarfe tara. Dukka ya dangantaka ga lokacin da.

A'a, bana shan magani kullum saboda ba kullum bane nake rashin lafiya, ni kamma bana cika rashin lafiya. Kuma akan sha magani ne a lokacin da mutum ya samu taɓawa a cikin jiki. Akan sha magani ne in mutum baya jin daɗin jikin shi. To magani ba abu ne wanda na sha kullum ba. Ko wanda suke shaɗin masu kan sha ne saboda sun taɓa cikin jiki ba yana da daɗi ba. Ai magani ba shi da daɗi, so ba abu ne wanda na sha kullum ba. Ana sha a lokacin da ka ji baka da lafiya. Wanda basu da lafiya ma da suna sha ba daɗi suke ji ba. Saboda haka ba a shan magani kullum.

Abun da yake bamu kwarin gwiwa aiki shine, lokacin da kana aiki kana jin daɗin aiki kuma kana sane da aikin da kake yi, an ce wannan aikin shine wanda za ka yi kuma ka iya aikin sosai, yakan sa mutum kwarin gwiwa. Ko kuma in kana aiki na gaban ka shugaban ka yana ce maka kana ƙoƙari, ana ƙoƙari a gaya maka cewa to aikin nan da kana yi yana tafiya ana yi ana yaba cewa wannan aikin kaɗin yana yiwuwa, yakan sa mutum ya samu ƙwarin gwiwa. Saboda haka yana da kyau mutum yana aiki yana abu mai kyau, ana ƙoƙari ana yabon shi ana ƙoƙari ana gaya mashi ana ba shi kalmar yabo. Yakan sa mutum ya samu ƙwarin gwiwa, yakan sa mutum ya ji daɗi ya ci gaba da abun da yake mai kyau.

Borkono mai yaji gaskiya in an ce yaji ya danganta ka. Ako wanda za ka je ka siya ko nama tsire haka in ka saka ma yaji mai daɗi. Akwai wanda za ka ji daɗin shi ba zafi za ka ji ba zai maka daɗi. Akwai wanda kuma a wasu lokutan in sun yi yawa sosai gaskiya yana da zafi. Amma nan duk da haka ni a gaskiya zafin shi baya hana ni ci sablida da zafin shi ɗin ma in kana ci da in an haɗa shi mai kyau yakan zamo da daɗin gaske ƙwarai. Kuma yakan ƙara ma abinci ko abun da kake ci ɗanɗano. In an sami shi aka daka shi ba dai yezafi sosai ba amma karami shi abun ɗanɗano yakan sa shi yed-daɗi. A misali in kana cin tsire ko kana cin kifi ko kana cin wani abun kana marmari in aka sa yaji yana daɗi sosai. So bana cika jin zafin shi sosai.

A gaskiya babban nasara da ake samu a wurin aiki shine a lokacin da aka sa buri a yi wani aiki ko kamar wani project. A lokacin da aka sa niyya aka yi shi da niyya aka gama aka cimma burin wancan aikin yakan zamanto babban nasara sosai. Saboda a kowane rayuwa na yau da kullum a lokacin da ka sa ma kanka wani target kana son ka yi aiki ka sa a ranka kuma ka yi shi da niyya, ka yi shi da inganci har abun ya kawo ga cimma buri har aka yi nasara a kai, yakan zamanto da daɗi. Shine babban nasara a ga cewan wannan niyya da aka yi an isa an kai ya yo to yakan zamanto ne abu akan ce an ci nasara wannan project da aka yi to shine babban buri shine a sa niyya ayi abin da ka saka sabida nasara ta samu a aiki.

Eh ina iya bada barkwanci saboda shi barkwanci abu ne wanda duk da likita lokaci ba waye ya kan zama to ka shirya mishi ba ko kuma ana mishi shiri ba. Amma akwai lokacin da ana sanar maka cewa mutum zai zo barkwanci gidanka to in ka shirya ma mutum barkwanci yana da kyau. In ka samu ka karbi mutum yana yana da yake nuna ƙauna tsakanin ka domin cewa eh kana ƙauna mutum ko kuma kana buɗe mishi gidanka ya shiga.

To tafiya da sauri dai yakan danganta ka. A lokacin da ka shirya za ka fita, za ka je gurin aiki ko kuma za ka je gurin sabgogin ka. In ka ba ka fita da wuri ba, dole ka yi sauri saboda ka isa inda ya kamata za ka isa. Kaman in an saka lokacin da za a yi abu sai ba ka fita da wuri a gida ba, yakan sa ka ka yi sauri sabila ka samu ka isa akan lokacin da aka yanka. Amma kuma in ka fita da wuri kafin ka isa gurin, yakai za ka yi tafiyan ka a hankali ba tare da yin sauri a ciki ba. Sabili da ka je tun da ka riga ka fita da wuri, za ka je ka samu abun da aka saka a kan lokaci ka yi shi ba tare da yin sauri ba. Yakan dinga danganta ka.

Ina ajiye takardar aiki a abune wanda yana da mahimmanci a lokacin da ka same shi. Bai kamata a dinga ajiye shi ko ta yaya a ko ina ba. Abune wanda yake buƙatar kula sosai, so nakan ajiye shi ne a wani gurin da na san cewan hannu ko yara ko nabo ba zai zaɓo taɓo shi da wuri ba. Akan ajiye shi a cikin ɗan akwatin ajiya ne, sabili da sauro ko kuma wani sirri na aiki.

Agaskiya nakan fi jin kuzari da safe sabili da mutum ya yi bacci ya tashi yakan zo ne da wani ƙarfi daban da shike kwakwalwanka zai samu hutawa. Zaka tashi da kuzari da safe a lokacin da ka sha kofi yakan kara mutum kuzari ko ka sha shayi da safe ne ya kamata mutum ya samu kuzari. Amma in ya kai zuwa yamma ba kowa lokacin mutum ya yi aiki ya gaji kwakwalwan mutum ya dau zafi akwai gajiya na jiki da kuma na kwakwalwa. To kuzari ya fi zuwa da safe an samu kuzari da safe.

Eh nakan iya gabatar da rahoto sabili da a kusan za ace kusan kowane aiki, a lokacin da ka fita kaje kayi aiki da shike ya danganta ka ba lalle kowane aiki ba. Amma nan ya kamata in kayi aiki akwai rahoton da zaka bayar. A lokacin da ka gama aiki ya kamata ka bada rahoto a wanda yake gaba dakai. Yana da kyau sabili da nuna cewan eh ga abunda kayi kuma ka fita aiki kuma kayi aikin. Gabatar da rahoto ya zamanto a wasu aikin ma ya zamanto lallai ne. Ya zamanto abu ne wanda dole zaka yi bayan ka gama kammala aiki na rana.

Taro a mako lalle ba wai lalle ne a sama ana taro a mako ba, sai dai in yi kamar taro na masu biyu kuma ya danganta da yini yin taro. So yin taro ne na gurin aiki ne kan zaman to so ɗaya kusan so ɗaya ko so biyu a sati kamar ranar litinin zuwa ranar asabar a yi taro amma ba wai ya zama to lalle ba ya danganta. Indai akwai buƙata da za a yi taro za a yi in ba bukata kuma ba'a cika yin taro.

A'a, bana kunna Bluetooth kullum, sai in ya taso, in aikin Bluetooth ya taso, a lokacin da kana son ka tura abu ko a tura maka abu, lokacin ne za ka kunna Bluetooth ka yi amfani da shi ko kuma in bukatan shi ya taso. Amma haka kawai ba kullum ba ne, kusan sa'i-sa'i ne na kan kunna Bluetooth in yi aiki da shi.

Eh, mu kan kunna wuta da itace saboda ba kowa bane yake samun daman yin amfani da risho ko kuma da wutan lantarki ko kuma da wuta na gas. So aiki da itace iyayenmu tuncen ana mutum bai da halin sayen wancan faɗancin abubuwa. Mu kan har yau har gobe mu kan iya kunna wutan itace, a yi aiki da shi, a yi dafuwa da shi.

Gaskiya mun taso da wannan cewan in mutum ya zauna aka ƙetare kafafuwan shi in yana zama a mutum zai haife ƴan biyu a mutum zai gurgunce. Kowa da yanayin abun da ya taso wanda mun yarda abu ne kawai na mutum ya sa a rai ko kuma abu ne ya zama to na gargajiya to gaskiya yakan duk inda ya kama nakan in yan ƙetare kafafuwa lokacin zama kuma in bai kama ba in akwai hanya za ka bi hanya ka wuce ba lallai ka sai ka ƙetare ƙafan wani ka wuce ba amma duk ba inda baya yiwuwa.

A gaskiya shinkafa ko tuwo ni nafi son shinkafa. Nafi gaskiya son shinkafa tuwon ba wai lallai ne ka samu miyan da zai maka daɗi baƙi. Daɗin tuwo kuma miya ne, ya danganta da yanayin miya. Akwa wani miyan da an ajiye mashi da tuwo aka ajiye min shinkafa zan ɗauki tuwo. Amma akwai wani yanayi ne da an ajiye min tuwo da shinkafa na ɗauki shinkafa. So nafi iya son tuwo da wani yanayin miyan da nake so in kuma ba miyan da nake so ba nakan ɗauki shinkafa. A takaice ni nafi shiya, nafi son shinkafa akan tuwo.

Sadarwa a wurin aiki ba inda baya kasancewa. Akwai wani ofishin da ina nesa da kai, in za kana bukatan sha sadarwa za ka yi amfani da taliho. Akwai kuma wani sadarwar da yakan bukace in mai shi yana kusa da kai ne za ka iya zuwa ka leka shi ka ba ma mai shi sako a gurin aiki. In kuma mai shi yana da ɗan nesa da kai ko kuma kana aiki ba ka da lokaci ka tashi ka je ka samu mai shi, ana iya aiki da kuma taliho. Akwai hanyar sadarwa na taliho akwai kuma hanyar sadarwa na fuska da fuska ba inda baya kaso kasancewa da yanayin guri, da yanayin aikin da kake yi da kuma abin da kake yi.

Eh gaskiya nakan sa turare kullum. Nakan sa turare kullum gaskiya ko da ba a lokacin da zan fita ba, saboda turare, turare abu ne wanda in ka saka shi ka wuce yana da ƙanshi sosai, yana kara mutum na'ima, yana kara mutum daɗi a jiki saboda ba, ba yi da kyau a lokacin da ka fita mutum ya ka wuce a ɗan ji wani ƙarni ko wari a jikinka. So turare yana da kyau a jiki ko da ni ba fita zan yi ba na gama nayi aikin gida nayi wanka, in zan ɗan zauna ko kuma dai zan yi baccina nakan sa turare a jikina. Kullum nake sa turare a jikina ko zan fita ko ba zan fita ba saboda ni ina son turare. Ina son turare a jikina. Ina son in dinga jin ƙanshi ko ba a jikina ba ma a ɗaki nakan fesa turaren ɗaki saboda yana da daɗi sosai.

A gaskiya cin abincin dare bai da kyau. Mutum ya ci abincin dare a cikin dare sosai saboda da yakan rike ciki. A lokacin da ya kamata mutum ya ci abincin dare yakan zamanto kaman karfe shida kar ya wuce karfe bakwai. In ya kai karfe goma ko tara ko takwas na kan ga ya kan rike. In ka zo bacci ba za ka ji daɗi ba, za ka ji cikinka ya maka nauyi, jikinka ya maka nauyi kuma. So abincin dare ya kamata a ci shi ne da ɗan yam ma haka kaman karfe shida ko karfe bakwai in yayi yawa. In yayi sanani a ci karfe bakwai. In kuma kafin karfe bakwai nan ko kuma bayan karfe bakwai in mutum ya ji yunwa, ya ga cewa yunwa zai dame shi da dare ina ga ya kamata mutum ya sha ya'yan itace ne ba dai ya ci abinci ba. Don cin abincin dare ɗin yakan zamanto da illa, yakan ƙara jiki ama mutum.

Gaskiya kiɗaya kayayyaki yakan danganta ka a lokacin da ka gama ka yi ɗauraya, ka yi wanki ka busher, ya kamata a naɗe su a lokacin a ajiye su a wardrobe ko kuma ajiye su a cikin akwati ya zamanto dai a kimse. So a lokaci ba yakan zamanto a sau nawa ba ne. A lokacin da kaga kayan ka ya birgice, kaga kayan ka ya yi wasi, a lokacin ne ya kamata za ka iya ka kiɗa ye yi shi ka naɗe shi ya zamanto a guri ɗaya. Ba wai abu ne za ka kirga ko kuma sau nawa za ka yi ba. Ya danganta ka. Maybe da safe in ka zo za ka tafi aiki ka ga cewan ka zo cire kayan sawa ka akwati ko kuma wardrobe naka ya watse. To a lokacin ma za ka iya ka maida su ka naɗe su. In kuma ka yi kana sauri ne ka fita, za ka iya ka bari kana dawowa sai ka naɗe kaya. Yana da kyau sosai. Barin kaya a birgice bai da kyau. A lokacin da kaya ya zamanto a birgice shine lokacin da ake samu a yi naɗin kaya.

Gaskiya irin wasa da mutum ya kan yi a waje, waje ba gurin wasa bane, sai dai in yara, in yara suna wasa a waje ya zamanto abu daban. Amma wasan da aka yi a waje sai dai irin wasan su manya kamar su table tennis, kamar su ball, kamar su wasu abubuwa haka. Amma nan a ƴa mace wani irin wasan da ba lallai ne ya zamanto yin wasa a waje ba. In nayi wasa a waje ya zamanto wasan a cikin waya ne. Inna riƙe wayana ina danne danneshi a ciki ina shiga yanar gizo shine. Amma wasa, asalin irin wasa na guje guje ko kuma na wasu abubuwa sai wa yara, sai kuma wanda sukan fita suyi motsa jiki, wasanni na motsa jiki wancan daban ne.

Bikin ranan haifuwa ba inda yake zuwa ba inda baya zuwa. Akwai wani lokaci zakamishi shiri mai kyau ayi su cake a kira yan uwa ne ko kuma a fita waje ayi su bikukuwa a je gidan sashewa a je ayi murna sosai. Wani lokaci kuma akan kira mutane abokanaye da ma abokanayen arziki da yan uwa a gida. Azo a ci ayi ciye ciye a sha abin sha kaman su ya'yan itace a dafa abinci a yi bikukuwa a gida ba tare da ba lalle sai ka tara jama'a da yawa ba. Amma kuma akwai wanda suna son tara jama'a da yawa yana da kyau. In kana da hali kuma kana so ka tara jama'a in babu hali kuma ku kuma baka so zakayi tara mutane kawai abokanayenka na kusa da kusa. A yi biki a ci abinci ayi sa kiɗa ayi rawa ayi hira a ji daɗi. Yanda akeyin bikin ranan haifuwa kenan ya dangantaka da abun da mai shi yake so kowa da abin da yake so kowa kuma da inda yake so yayi bikin shi.

Lokacin zuwa kasuwa shi kasuwa bayi da lokaci sai dai in bai taso ba amma na in ba wai ya zamanto lalle ba ya kamata ranar zuwan kasuwa ko kuma lokacin da zakaje kasuwa shine ranar Asabar saboda ayi shirye shirye na satin da zai gabato. Yawanci dai ana zuwa ranar Asabar ko kuma ranar Jumma'a ko kuma ranar Lahadi ba inda baya kasancewa kowa da lokacin da ya saka kowa kuma da ranar da ya saka saboda zuwan kasuwa.

Eh nakan cire takalma a gida a wasu lokutan ya danganta. Eh akwai takalman da in zaka saka ka fita waje shi daban ne, akan zo a cire shi in ka saka ka fita waje zaka cire shi ka ajiye shi a inda kake ajiye takalma. Ko kuma in yanayin gidanka wani lokacin ya zamanto tiles ne in kana ga kaman ciki yana da sanyi akwai takalman da mashi shi ma na musamman da zaka dinga sawa a cikin ɗaki kuma a cikin gida kuma ai bai kamata a dinga tafiya ba takalma ba. In dai na cikin gida akwai takalman cikin gida, akwai takalma ma na ɗaki in dai ɗakinka yana da sanyi sosai kuma ba ka son sanyi ya kama kafanka saboda sanyi bai da kyau a jiki yakan shiga jiki sai a sa takalman ɗaki. In ba haka ba takalma na fitan waje in an fita waje an dawo akan cire shi ne a ajiye shi, ba a shigan ɗaki da shi, ba a shigan, akan ajiye shi. Cikin gida shima akwai slippers wanda ake aiki da shi a cikin gida shi ma daban ne shi ma na musamman ne daban. Ko wanne yanayin guri, da yanayin takalmansa.

Sau ɗaura kulli dai ba kowa bane ya iya. Akwai wasu 'yan kasuwancin da sun maka ɗaurin kulli yakan zo daban ne gaskiya. Zaka gan shi in ka kalla sai kaga a akwai masu yi da na musamman sai kaga kamar suna da baiwan ɗaurin kulli. Amma ko wannan da kawai da ka ɗaura ne sabili da ba ka son iska kuma wuna bai shiga ledan ka sai ka ɗaura shi. Amma ko ɗauri na musamman wanda ka gan ƴan kasuwa sun maka ɗauri za ka san cewan eh wannan ya iya ɗauri aikin shi ne na kasuwanci.

Eh mukan yi amfani da ruwan rijiya amma dai wasu ruwan rijiyar yakan zama to ruwan gishiri ne bai da daɗi sai dai za a yi aiki da shi ta wurin wanki ko wanke wanke ko wanka. Amma har zuwa yau ana aiki da ruwan rijiya. Wasu ma wani ruwan rijiya mai daɗi ne wasu har ana sha kamar a ƙauye ana shan ruwan rijiya ana aiki da shi, ana wanki da shi ana kuma wanke wanke da shi. Amma da shike yanzu ana rayuwa ne na birni ba kowa ba ne zai so ya sha ruwan rijiya ba a ci kashan shi sai dai a yi aiki da shi ta wurin wanke wanke ta gurin wanki da wasu abubuwa daban ba da sha ba amma ana amfani da ruwan rijiya har wa yau.

Eh nake yin waka a cikin zuciya saboda wani lokaci zaka kana aiki ne kashi ga kaga ka yi nesa kana cikin aiki sai ka ga wani wakan ya faɗo maka a zuciyan ka sai ka ga maimakon ka na tunani sai ga wani lokacin kana jin daɗi ba abun da yake damun ka ko kana wani abun ka na nishaɗi sai ka ga waka ya zo maka a zuciyan ka sai kana waka. Abu ne wanda yake faruwa kuma ba damuwa ba ne zai zama to karka kana zaka samu kan ko lokacin ma baka sanin kana yin sai da ka ji kana waka a zuciyan ka. Ina ga farin ciki ne yake kawo haka ko kuma kana jin wani abu da yake maka daɗi shi ne yake kawo waka a cikin zuciya kuma yana da kyau, yana da daɗi.

Eh nakan iya duba lambar RQ saboda a kowane lokacin da in kana amfani da wayanka, ya kam za ka na ko kuma kana waya da kwamfuta, yakan sa ka nemai na ba ka ka duba ko kuma ka scanning nomban harke QR sai ka yi amfani da shi. A kowane abun da za ka yi dole ne ka buƙaci wannan nombar kuma a kowane abun da za ka yi dole ne ka buƙaci wannan nombar kuma saboda haka kaman wanda suna yawan ta aiki a wurin kwamfuta da wanda suna yawan aiki da waya ta guraren gurin aiki ana iya amfani ana wannan duba nombar.

Ranar, lokacin ranar da nake fin so a sati shine ranar da nake hutu. Saboda akwai ranar da zaka fita ka je aiki. In an riga dun muraɗin da an riga an shiga sati zaka san zaka fita kowane safe kaje gurin aikinka dawo kuma yakan zamanto da gajiya sosai bayan ka gama. Amma ranar da aka ce maka ba zaka fita aiki ba ba zaka je ko'ina ba rana rana ne na hutu. To ranar yakan zamanto da wani nishaɗi ne. Kakan ji wani sake a cikin ranka, kakan ji wani daɗi ne da salama. Saboda ka san ba wanda zai takura maka ba inda zaka je ba abun sa dai ya kai wani son a kai wani abu na son ranka ko na son muraɗin ka. To ranar da aka ce ba aiki, ranar da aka ce ba za ka fita aiki ba, ranar da ba zan fita aiki ba shine ranar da ni nake fin so sosai. Saboda nakan ji daɗin samun salama. Wani lokaci ka yi bacci, wani lokaci ka yi wasanni, wani lokaci kaje inda kake son kaje ba tare da takura ba.

A lokacin da ka san wannan aikin da kake son ka tsara, lokacin da kake son aikin da kake son kayi yana da muhimmanci. Inda za ka tsara shi shine ka ba shi lokaci, ka saita mashi lokaci, ka yi amfani da abun lokaci saboda ka san wannan lokacin in ya zo ga inda za ka yi aiki ga aikin da za ka yi. To keɓe ma abin lokaci shine hanya mafi kyau da zaka tsara ayyukan da ya fi maka mahimmanci a rayuwa. Sannan duk abin da kace yana da mahimmanci a rayuwa. Yakamata ka ba shi lokaci, yakamata ka tsara mashi lokaci, yakamata ka ba shi dukkan lokacin ka da dukkan karfin ka da dukkan abun da kai ka san zaka yi saboda dun abun wance abu yana da mahimmanci. To ya kamata mu abu nawanda ake ɗaukan shi da mahimmanci kware. Saboda haka hanyar da za ka tsara shine ka ba shi lokaci, ka ba shi dukkan karfin ka da dukkan hankalin ka saboda abun ya zamanto da mahimmanci, abun ya zamanto kuma da nasara.

Nakan fara aiki kullum da safe ne. In ka tashi da safe ya kamata mutum yana tashi da safe sai ka fara aikin ka. Ko karfe shida ne ka ke tashi ya dangantaka da inda za ka je gurin aikin ka. In yana da nesa za ka tashi da wuri wuri ka yi asuba saboda ka samu ka yi aikin ka kafin nan ka samu ka fita. Kuman in agurin aiki ne a lokacin da an ce karfe takwas ne za ku fita aiki za ka je ka fara aiki to ya kamata kafin nan takwas in nan ya same ka. In kuma aikin gida ne za ka samu ka yi aikin gida ka tashi kaman karfe shida ka samu ka yi aikin gida ka ƙimsa gida to kana fara aiki ne a lokacin da ka tashi daga bacci.

Eh ina cije farce, du da dai cewa ban ci abu ne wanda yana da kyau ba. Amma ko lokacin da za ka ga wani ɗan farcenka, yaɗan fita wuna baƙi kuma kai ba ka son ka ga abun a gurin kuma babu reza a kusa da kai. So hanyar da za ka yi ka ga ka cire wancan abun shine ka yi kayi amfani da hakoranka kaɗan cije gurin sabli da hannunka ya zamanto maka smooth. Amma ba shi ne hanya mafi kyau ba. Akwai mun munayi amma in dai da so samu a lokacin da ka gaba abu a farcenka sai ka nemi reza ka cire shi ba tare da sai ka sa hakoranka ka cije farce ba.

Kwarai muna samun horo a gurin aiki saboda in aka sara lokacin da a ka ce maybe in ka yi latti ko kuma an sa ka kai aikin da ya kamata za ka yi ka san tsarin aiki in har ka guje wa wancan tsari ka yi na sauranka akan bada horo ko kuma in ka zo da latti ya kamata baka zo da akan lokaci ba. Nan ce karfe takwas ko rana sai ka kama ka zo karfe tara akwai lokacin da ake bada query in an baka query baka ji ba akan bada horo a gurin aiki saboda hakan bai da kyau.

Eh ina kunna nasar WhatsApp saboda yakan kawo mana, yakan sanar mana kuma yakan, ma yakan zo ne mu san labarai, mu san abubuwan da za mu yi. Mu kuma yakan ba mu kamar wasu updates a kan abubuwa a kan su apps ɗin, apps ɗin wani lokacin muka shiga kamar su Facebook kamar su WhatsApp mai abubuwa a ciki. Sabda haka nakan kunna nasarwan apps.

Eh ɗinka tufafi dai ba kowa bane ya kan iya dinka tufafi amma kwai wanda mutane sosai wanda sun ƙware sosai a wurin dinka tufafi wanda sun ɗinka maka sai ka ga ya fito maka sosai a jiki amma ba kowa bane lalle zai iya ɗinka tufafi. Ni ban iya dinka tufafi ba amma na san wanda suna dinka tufafi da zasu saka a jiki ya zauna jiki ya kuma yi kyau a jiki saboda tufafi ɗin in mutum ya yi ya dinka wa yana da kyau ya kan kawo wani hanya ne kuma na sana'a.

To tsalle igiya akwai wasanni da mukanyi na tsalle igiya wanda mutane zasu rike baki da baki ana juyawa wani kuma yana sake yana tsalle a igiya din. To in dai wancan ne eh nakan yi tsallen igiya abu ne na yaron ta. Wani lokacin kuma a yanzu ma akwai wanda suna auka suna yin shi na motsa jiki wasa ne na motsa jiki. In kana son ka tashi da safe ko kuma da yamma an kada daga gurin aiki zaka yi amfani da shi ka motsa jiki a gurin tsallen igiya ya kan motsa jiki sosai kuma yana da kyau saboda haka eh nakan yi tsallen igiya.

To idanun mu dai launin da suke shi ne za a ce launi da idanun mu suke shi ne a kai, a kai din kuma a tafanin fuska. Idanuwan mu shine daga kai, daga goshi sai idanun mu launin da suke shi ne a fuska, fuskan kuma a kan mu yake. Shi ne launin da idanun mu suke kai.

Inda ake bada ra'ayi aiki shine, wani lokaci ba wai so abin da kake so a ranka shine lalle-lalle kake so ayi a gurin aiki ba. Amma in kana da ra'ayi a gurin aiki wanda ka san cewan zai kawo nasara ko kuma zai kawo cigaba a gurin aiki, zakai kamar zaka faɗa ne kace to kai ga abin da kake tunani wanda kana kamar zai kawo cigaba ko kuma zai kawo nasara akan aikin da ake yi. Sai ka jira kaji abin da mutane za su gaya maka. Mutane sun yarda kuma yayinda kake bada ra'ayinka akan aiki, ya kamata ka fito da dalilai ko kuma wasu manya-manyan abubuwan da kana ganin zai kawo nasara ko kuma zai kawo cigaba a gurin aiki. Yayinda ka faɗa ra'ayinka haka, ka gaya wa mutane ko kuma ka gaya ma wanda suke kan abun, shine inda in ka gama ka gaya musu, su kuma za su yi dubawa. To ka cewan ko eh lalle ra'ayinka zai kawo cigaba ko kuma zai kawo nasara akan aikin. Yayinda ka shirin shine inda.

Ciyar da hutu wani lokaci nakan fiya son shi a gida ne, wani lokaci kuma nakan fita inda akwai da shike akwai musamman inda waɗansu sukan gyara gurin su saboda zuwa kayi hutu kuma a gurin akwai gurin ci da sha. To wasu lokacin nakan so in fita gurin ne kaje ka zauna gurin wani gurin yana da daɗi zakaji gurin ya zamanto ba surutu, gurin ya zamanto mai kyau haka kana jin kiɗa kana hutawa. To wasu lokacin nakan so in fita irin wancan gurin wasu lokacin kuma kawai nakan ji in zauna a gida in sha hutu na yafi kwanciyan hankali. Wani lokaci kuma kana gidan sai ka yi barci.

Gaskiya kayan ciye-ciye da na ke fin so yana da yawa sosai. Na ɗaya na kan na sha fada cewa ina son kayan itace, 'ya'yan itace kuma ina son wasu kwalama, kamar wasu ikles, kamar wasu sandan Buhari, wasu tsire, wasu kayan ciye-ciye kwalama da yawa gaskiya ina son su. Ina son kayan kwalama, sandan Buhari, ina son su cincin, ina son su burodi duka ina son su.

Gaske ina son wasanni da yawa, ina son wasanni a cikin waya, a ranar gizo, ina son wasanni tsallen igiya, ina son wasannin in dai kana yi da yara a gida, wasannin bojibo ana wasanni ana guje-guje ana na ɗashi nishaɗi, ina son wasanni na ludo. Wasanni kala kala wanda ni nakan ji daɗi shi. Kingarace wasa a koi lokacin da in ka samu wanda sun iya wasan yakan yi daɗi sosai. Ina wasan dara.

Abubuwan da nake yi domin nishaɗi shine in saka nakan sa kiɗa, nakan yi rawa, nakan dafa abincin da raina yake so. So in sa kiɗa, in yi rawa, in ji daɗi wani lokaci in fita tafiya na ƙafa a hankali ina tattakawa. Abubuwa da yawa da nake nishaɗi ko kuma in yi su wasanni na games a cikin wayoyina ko kuma yanzu ranar gizo abubuwa da yawa na nishaɗi ko kuma na dariya suna da yawa a cikin ranar gizo. Sune duk abubuwa da babu.

Agaskiya jira a layi bai da daɗi. Duk lokacin da aka ce maka ana layi amma kuma mutane suna da yawa a wurin, ko kuma kai kana baya, yakan zamanto da wuyan gaske. Amma in dai abin ya zam maka da muhimmanci, kana son ka yi abin, haƙuri za ka ɗaura kanka ka yi haƙuri ka jira layi. In layi ya zo, ka yi abin da za ka yi, ka kama hanyarka ka tafi. Amma kuma kawai haƙurin ake yi ba wai jiran layi yana da daɗi ba. Ya danganta ka da abin da ka ke jira a kan layin. Yana da muhimmanci ka yi haƙuri, in bai da muhimmanci kuma ka iya ka tafi kayan ka.

To, gaskiya magana da abokan ciniki ya kamata mutum ya zamanto mai faɗan gaskiya, ka zamanto mai kula, ka zamanto kuma mai bada hankali a kan abun da kuke yi. Saboda wancan abokanin ciniki, abokanai ne wanda za su kawo maka kuɗi, suka maka, eh, ci gaba a kasuwancin ka ko kuma abin da kake yi. Sabilida haka za mu dinga sa kula ne sosai. Kuma mu zamanto masu faɗan gaskiya sabilida duk abin da kake sayarwa, in kari ga kagaya wa mutum, wannan shine mai kyau, gaskiya ne. In kuma ya je gani haka ne, ka, kana ƙara ma kanka kasuwanci ko kuma ciniki abin da kake yi. Saboda haka mu zamanto masu faɗan gaskiya, mu zamanto masu abu a kan lokaci, mu zamanto masu inganta abun da muke yi. Sabida lokacin da kazo kuna magana da su, su zamanto masu za su yadda da kai, su yadda da kasuwancin ka, su yadda da ciniken ka.

Takalma dai akwai iri-iri, kuma akwai yanayin kayan da za ka saka da zai tafi da shi. Akwai takalman da za ka saka wanda zai zamanto me tsawoni, kayan da za ka saka zai fi shiga da shi. Akwai kuma wanda zai zamanto kaman palms ne, slippers ne zai sauko maka da shi. Ya kamata kana da ire-iren takalman da yawa saboda a lokacin da kayan da za ka saka ya zo daidai ga takalman da za ka saka. Akwai yanayin takalma daban-daban, iri-iri daban-daban wanda dukansu kuma masu kyau ne kuma dukansu wanda ya kamata kana da su ne. Yi zamanto yanayin kayan da za ka saka shine yanayin takalmanka saboda wankan ka ya fito inda ya kamata.

A gaskiya na fi son yanayin sanyi. A lokacin da ana sanyi, sanyi yana da magani. Za ka iya ka lulluɓe ko ka sha shayi, ka ji sauƙi a jikinka. Amma yanayin zafi, in ana zafi ko ya kai in ba dai ka shiga cikin AC ne, zai maka magani ba. Gaskiya yanayin zafi yakan zamanto da takura sosai, bai da daɗi sam sam. In ana zafi, kana takura kuma yakan cika saka rashin lafiya mutane. Shine lokacin da sukan faɗa a rashin lafiya.

Sa hannu nawa na musamman yakan zamanto kamar yanayin sunana, inda nake rubuta sunana ko kuma ina rubuta suna, yakan sa in sunana ya fara daga wani irin daga me sunana ya fara shine nake iya in sa hannu ko kuma a rubuta sunana sai in Ja biru akai shine inda nake yanayin sa hannu nawa.

Lokacin hutawa a gurin aiki ba lalle ne mutum ya samu lokaci na hutawa ba. Saboda da akwai lokacin da an ka fita aiki, za ka je ka zamanto akwai aiki da yawa a gaban ka, wanda ma ba za ka samu lokaci ka ci abinci ba, balle ka samu lokacin hutu. Amman in aiki ya zo da sauƙi, ba aiki sosai. Lokacin da za ka je ka ci abinci kamar da rana, haka sai ka yi amfani da lokacin kaɗan huta. Shi ne lokacin hutu a gurin aiki. Amma a gurin aiki ba a yi shi saboda da hutu, hutu, hutu. Wani lokacin aiki sai je sha karfin, gama ba za ka samu ka yi hutu ba. Sai dai in ka dawo gida.

Eh gaskiya akwai wasu albasan da suna da zafi sosai sosai matuƙa, wanda in kana yankawa dole ne ya shiga idonka sai ka yi hawaye. Amma ba kowane albasa bane wasu albasan basu da zafi, zaka gama yankawa lafiya ba tare da sai ka yi hawaye ba. Amma nan wasun su zaka yi ko ba ka son yi, wani lokaci da kyar kake gamawa sabila da zafin shi yana shigan ido kuma yakan jawo hawaye sai ka ga kana kuka abin yana da zafi sosai a cikin idanuwa.

To a gaskiya shi ice cream yana da ɗanɗano kala kala. Kuma ni a ganina duka ɗanɗanon suna da daɗi fa. Duka suna da daɗi kuma dukansu zance kusan dukansu nna son su. Kamaw wasu akwai ɗanɗanon madara, akwai ɗanɗanon vanilla wanda nafi so gaskiya yana da daɗi sosai. Akwai ɗanɗanon strawberry duka suna da daɗi indai ice cream ne. Wuyan shi dai ka ga an mishi haɗi mai kyau kana sha a lokacin da maybe ka ɗebo rana kana jin zafi sosai ka sha to ko wanne ma yakan wuce yakan yi daɗi sosai.

Fure suna nan kala kala. Akwai furen da a riga an sarrafa shi, ana sayar da shi a kasuwa. Akwai wani fure wanda kuma ana dasa shi a gida, wanda yana da kyau sosai. Wani zaka zagaye gida wanda yana nan da kala kala daban daban kuma yana da ƙanshi. To furen wanda a riga an ƙera shi, ana sayar da shi a shago duk bayin da babu fa fure dai inda an ce fure yana da daɗi sosai. Yana da kuma kyau in ka yi adon ɗaki da shi ko kuma in an baka yana sanyaya zuciya, hakan sa mutum ya ji daɗi aron shi.

To ya dangantaka rubuta rahoto a gurin aiki ya kamata dai in mutum ya fita aiki ya gama aiki na ranar, inin kowane rana ya kamata da yamma in ka gama aiki ka rubuta rohoto. Saboda in kan rubuta lokaci mafi dama in baka yi rohoto ba yakan zama to kaman baka fita aiki ba, yakan zama to kaman baka yi aiki ba. Amma lokacin da duk inin da ka gama aiki, duk inin da ka fita aiki kaje ka yi aiki ka gama ka rubuta rohoto shine abun da ya kamata, shine abun da zai nuna cewan ka fita aiki kuma ka yi aiki kuma ka ga rohotonka a zahirance.

To madubi dai ya kamata mutum yana da madubin wanda, wanda yake da tsayi, wanda yake babba a kusa da gurin wardrobe naka. Wanda in ka gama shirin ka kalla kanka za ka kalli daga sama har kasa. Ako kuma karami wanda za ka iya kallon fuskanka ne, iya fuskanka ne kawai zai iya nuna maka. Mata kuma akwai madubin da sukan iya sashi a cikin jakansu in za su fita. Ɗan ƙararrummi ne sosai, wanda in sun fita za su iya amfani su kalla fuskansu. So kaman guda ya kamata ya zaman to kala uku ne. Wanda za ka iya kallon ko'ina jikinka sama da kasa, da kuma wanda za ka iya kallon ɗanɗanon jikinka, da kuma wanda za ka kalla fuskanka.

Rufe baki lokacin hamma yana da kyau sosai. Ba ɗabi'a bane cewan za ka yi hamma ba za ka rufe bakinka ba. To yana da kyau a lokacin da za ka buɗe baki ko a cikin jama'a ko ma kai kaɗai ne za ka buɗe baki ka yi hamma yana da kyau ka sa hannu ka tare bakinka saboda bai da kyau lokacin da ka buɗe wannan bakin ba ka san abin da zai zo ya shiga bakinka ba wanda zai zama ka illa a cikin jikinka ba ka san wani abun da zai shiga bakinka ba kuma bai da kyau. Saboda haka a lokacin da za a yi hamma ina rufe bakina ko wa ma yana da kyau, yana da kyau kowa duk wanda zai yi hamma ko a ɗaki ko a waje ko ina ka sa hannu ka tare baki sabida gudun cuta gudun abin da zai shiga bakinka.

To tufafi dai ya kamata a duk lokacin da ko sa'an da tufafinka yayi datti ya kamata a wanke shi. Ko da cewa za'a tara shi bai kamata a tara shi yayi yawa sosai wanda ka zo wanke wa ya zamanto maka da kiya ba. Alsaan da ka saka tufafi sau uku ko ya taru ya zamanta kaman guda uku ko guda huɗu haka gwanda a wanke shi ya fi sauki. Kai ma ba za ka ji ƙyuyanshi ba amma lokacin da ka tara shi za ka ji kyuya ba za ka ji daɗi. Zai baka kyuyan wanke wa. To ya kamata ka sa tufafi yau, ka sa wani gobe, ka sa wani jibi sai ka haɗa su ka wanke su ya fi daɗi.

Eh nakan yi addu'a kullum sabilida a zamanin da muke ko kuma a yane bai kamata mutum ya tashi kullum ya kama hanyar shi ya fita sabogin shi ba tare da addu'a ba. Ko in ka ya kamata ka tashi abu na farko da za ka yi kana kan gadonka shine ka yi addu'a. In za ka fita ka yi addu'a, kana gurin aiki za ka yi addu'a, in ka dawo da yammama za ka yi addu'a. Addu'a ne wanda ba kullum kaɗai za yin shi ba ya kamata a yi shi a kowane lokaci ba wai kullum kaɗai ba. A yi shi a kowane lokaci a kowane yanayi. A dinga addu'a.

A gaskiya bana cika zuwan gidan fim amma kuma akwai masu zuwa sosai. Lokacin da an ce an sake sabon fim mutane suna yi. Akwai wanda ana sake shi ne an je an kalla a gidan fim kafin nan a zo a sake shi a ranar gizo. Akwai masu zuwa amma ni gaskiya zan so ka in je in ga yane abun yake gina da kyau. Wani wuri ne na kashe lokaci na nishaɗi. To ni ma da so samu ina so in je gidan fim wurana in ga yane abun. In ji daɗi, in ji nishaɗi, in ji abun da ake ji.

Agaskiya karban bako, wani lokaci yakan zumanto da tsoro ko kuma da shike mutane kala kala ne, ba ka san yanayin wani ba. Wani in dai ya sanar maka, baƙo ya sanar maka yana zuwa, to ana mishi shiri. Za'a yi shiri saboda an san baƙo zai zo gida, za'a shirya mishi abinci, a shirya mishi ruwa, a shirya mishi ƴaƴan itace, abu daina jin daɗi na nishaɗi. Amma kuma bako zai zo bai gaya maka ba, yakan zumanto wani iri, yakan zumanto ba shiri, wani lokaci yakan zo ya same ka makai ba ka shirya baka da abun da za ka bashi wanda zai yi nishaɗi da shi. Amma ina son karɓan baƙon da ya gaya mun zai zo, baƙon da zan mishi shiri sosai saboda shi ma ya ji daɗi cewan ya zo gida na, ya ci abu kuma ya sha abu kuma ya ji daɗi, ya nishaɗantu. Ina son karɓan irin wancan baƙo.

Eh gaskiya ina son ɗakina yayi haske sosai amma na fi son haske wanda ba zai zo daga waje ba. Na fi son a lokacin da na sharan ɗakina sai in sake labule, ɗaki za ga daki yayi duhu sai in kunna wuta. Toh a lokacin da ɗaki ya gama yin duhu, duhu na ɗahun ɗaki sai na kunna wuta hasken can sai ya haskashi, hasken lantarki. Na fi son hasken lantarki a ɗaki. Ba na son in ina ɗaki wai in buɗe winduna ko kofuna sabida haske daga waje ya shigo ko da da rana ne. Na fi son hasken na lantarki ba haske na waje ba. Gaskiya nakan ji daɗin shi sosai eh kuma nakan so ɗakina yayi haske. Da shike wasu kuma basa so. Kowa da yanayin abin da yake so. Akwai wanda basa son ɗakin su yayi haske. Kowa da abin da yake so.

Gaskiya ba sa'o'i ko kuma adadi da nake kallon, adadin da nake kallon wayana. A kowace lokaci in bade ko da ina aiki ne, wani lokaci nakan samu kai na ɗaga wayana in kalla fuska. Wani lokaci wasu sakonni zai shigo, wasu lokaci na kaso ɗan yi tabbetabbane. Kaji da ko da ana aiki ne akwai Hausan da nan su a taɓa kiɗi, a taɓa karatu. To kuma a lokacin da ka ɗauki wayan nan akwai abun da mai mai za ka shiga ciki ka gani, zai ma ka daɗi, za ka ji nishaɗi ko kuma zai ƙara ba ka ƙwazo ko ƙarfi ka yi aikin da yake gaban ka. So basa ba adadi kuma ba saaoin da nake kallon waya. A kowane lokaci na kan iya ɗaga wayana in kalla.

Lokacin waƙa gaskiya bana da lokacin waƙa. Nakan yi waƙa ne a sa'ad da nake aiki, wasu lokacin. Wasu lokacin da nakan ji farin ciki a raina ko kuma nakan ji daɗi a raina yakan sa ni in yi waƙa ko kuma waƙa yakan zo na lokacin da kana tare da masoyi, kana jin daɗi a ranka. Wani lokaci kuma in ka natsu kana aiki za ka ga ka samu kanka kana waƙa. Don waƙa yakan zama toh wani lokaci kamar abokin hira ne. Wani lokacin ko ka kaɗai ne ma kana jin waƙa saboda ka ji daɗa ranka. Yakan zo kamar abokin hira, yakan zo lokacin da kana farin ciki, yakan zo lokacin da kana jin daɗi. Duk yanayin da waƙa ya zo ranka kakan yi shi kuma eh ina yin waƙa kuma ina son yin waƙa sosai. Ba lokaci, ba adadi ko a yaushe nakan iya in yi waƙa.

To gaskiya na fi son gudun fanka mai ƙarfi. A lokacin da ana zafi sosai za ka sa fanka. In fankan baya gudu sosai fa ba za ka ji iska ba. Amma in fanka yana gudu sosai za ka ji iskan na hura ka, za ka ji sanyi a jikinka kuma ya fi daɗi. Saboda wani fankan ma in yana gudu za ka ji kamar ana ruwan sama dai sai ka ji kana jin daɗi. Ginin gurin yana mun daɗi. So na fi son fanka in yana gudu sosai iya, iya gudun shi. Ba na son fanka da yake gudu a hankali a hankali ba.

A'a, na fi son miya mai zafi. Bana son miya mai sanyi sabili da baya da daɗi. Amma lokacin da kana son ka ci abinci, miyan ka yana da zafi ko da ba dai zafi can ba, amma ya zamanto da dumi. Kada ya yi zamanto sanyi kalau. Don in ya zamanto da zafi, ya fi daɗin ci. Za ka fi jin daɗin shi.

So nawa ina amfani da intanet sosai saboda in ka tashi da safe ma kafin ka shiga rana ta gizo sai ka buɗe intanet ne duk a ini wani lokacin kana aiki ma kana karɓan data kana yin aiki ma kana karɓan abubuwa. Yawancin abubuwan da zamani ta kawo mu amfani da intanet yana yawan ta yiwu yanzu ana yawan ta amfani da intanet sosai kusan duk abun da zaka yi sai ka yi shi ta intanet kuma yana da mahimmanci sosai yana kara mutum ilimi da ƙwazo da iyawa.

To farce dai shi abu ne wanda ina ga kamar musamman nawa yakan girma da wuri. Wani lokaci zan ce in na yanka kafin ace sati biyu zuwa sati biyu haka za ga wani yakan fito wa. To akalla dai in ba sati sati ba zuwa sati biyu farce dashi ke bai da adadi ya kamata a lokacin da kaga farcen ka ya fito saboda an gana barin shi yakan tara datti. Saboda haka a lokacin da kaga farce ya fita ya kamata a yanka shi ba tare da bata lokaci ba saboda karya dinga ajjiye datti kuma datti ya zama abu ne wanda zai iya taɓa lafiyan jikinmu.

A gaskiya lokaci na shekarar da na fi so shine kusan watan sha ɗaya daga watan goma. Lokacin da ina son lokacin da ana ruwa, lokacin da ana damina. Amma nashi abin da ya sa damina in ana damina gwamm, yakan sa mutum ya zamanto da ƙyankyami in ana yawon ta ruwa. Yanayin anguwa ko kuma yanayin gurin da kake yakan sa mutum ya zamanto da ƙyamam yanayin guri. So na fi son yanayin da ba zafi ba, ba a sanyi kuma. Wanda ko kuma yanayin da ana sanyi. Kaga watan huɗu sanyi yakan yi sosai. Ana, akan yi zafi sosai watan uku zuwa watan huɗu kafin a fara damina. Amma watan sha ɗaya zuwa watan sha biyu zuwa watan ɗaya lokaci ne wanda aka yi ɗan yin sanyi. Za ka ga yanayin ba zafi ba, ba sanyi ba. So yana da daɗin sha'ani. Shine lokacin da nake so a shekara.

Gaskiya a ganina kama akwai manufa na wata-wata. Amma kuma ni ba zan iya a faɗa a kowane wata ga manufa ko kuma kowane wata. Amma ni gaskiya ina ga akwai. Ni ne ba zan iya fitowa in faɗa manufan kowane wata ba. Da shike, gama akwai watan da a kan yi sallah, akwai watan da aka yi azumi, akwai watan da aka yi Kirismas, akwai watan da aka yi New Year, akwai watan da aka yi, da aka yi Easter. To kowane wata da manufan shi amma ni ba na iya barin yau faɗa kowane wata da manufan shi ba.

Eh nakan sha ruwa mai sanyi. Sani lokacin da kaje kayi aiki in akwai rana sosai ko kayi tafiya ka fito a rana sosai zaka ji zafi sosai to a wancan lokaci in ka sha ruwa wanda ba mai sanyi ba zaka ji kishin ma baya tafiya jikinka bazaka ji dadi ba. Mako lokacin da kasha ruwan sanyi zaka ji ma ranka dadi koda sanyin dai kar yayi sanyi yaje can san-- sanyi sosai amma kuma yaɗan yi dadai ruwa mai sanyi wanda zai kashe kishi ya kuma sanya mana sanyi-- sa sanyi a jiki kaji dadi a jikinka.

To ban san ya yanayin nisan da kuke faɗa ba amma ni na kan iya jefa dutse nesa amma ban san yanayin ban san ko akwai wani hadadi wanda kuke nufi da nesa. Nesan ya dangantaka nesa sosai ne nesa nesane ko kuma nesa ɗan kusa kusa. To mu dai muka nakan iya jefa dutse nesa amma nan ba irin nesancan ba ana iya dai ƙoƙottawa.

Eh nakan duba kalanda a kullum ba lalle kullum ba dai, amma akwai abin da lokacin da in an tsara ko kuma a kwana a tashi baka iya ka tuna kwanan wata ba da shike kalanda yanzu ana iya samun shi a cikin waya. To muna amfani da kalandar waya mu duba kwanakin da muke da shi. Wani lokaci abin da ya sa musamman ma mukan duba kalanda shine in kana da wani abu mai muhimmancin da ka riga ka san ranar ko kwanakin zasu zo mukan iya mu duba mu duba kwana nawa ne muke da shi a gaba, ko kuma kwana nawa ne ya rage kafin nan wancan abin ya zo. To muna da kalanda a waya, mun fiye duba kalanda amman wanda yake waya.

Eh, a gaskiya ina son abinci mai yaji. Ni me son yaji ne sosai a cikin abinci. In abinci ba yaji sosai, toh ɗanɗanon shi baya kan tafo min inda nake so. Amma aka yi abinci aka sa yaji sosai, na kan ji daɗin shi, na kan ci sosai. Amma fa wani lokaci na kan ji ya kan dame ni. Amma duk da haka ni na fi son ji ɗanɗanon yaji. Yaji nan mai ɗan zafi haka, mai ɗan barkono kana ci kana jin daɗi. Ni ya fi mun daɗi amma dai yana da illa sosai a kan a ko wanɗa ba sa son shi. Kwata-kwata ma, akwai waɗan kwata ma ba sa ci. Amma ni, ina ci sosai, ina kan so shi.

To abun da yake sa mutum dariya da yayi yana da yawa. Kuma na kowane mutum ya danganta ka da yanayin ka da kuma abun da zai baka dariya. Abu kowa yana da yanayin shi, kowa yana da kuma abun da yake sa mutum yayi dariya. Akwai wasu wasanni daban daban, akwai wasu hira, wani hirar da za ku kuma su ja kulikuli. Wasu wasu hira ne ya kan sa mutum yayi dariya. To abu ya zama to ya danganta da daban daban. Ko wani kowa ƙa ne ka je ko kuma wani abu ka gani da zai baka dariya na ban dariya sai ka ga ka samu kanka kana dariya.

To gaskiya ne ina son fim ɗin soyayya. Akwai fim din da zaka kalla na soyayya, yakan sa ka ji daɗi a ranka. Akwai kuma fim na da kakan kalla na ƙwatan ƴan ci. Kama zaka ga wani shi ƙoƙarin shi ya ga cewan ya kwance wa jama'a ƴanci. Akwai fim da zaka ga wani kuma kaman a ce gari ne, za a samu wasu suna abubuwan da ba su kyau, wasu kuma zaka samu wani ya tsaya a kan gaskiya. Na fi son fim ɗin da wanda yakan tsaya a kan gaskiya, yayi abun da ya dace, yayi abun da ya kamata. To ka ga irin wancan fim ɗin zai zo da koyo, zai kara tuna maka cewan, eh, komi ya ne duniya ya ɓaci. Akwai har yanzu wanda sukan iya su tsaya a kan gaskiya, su yi abu kuma mai kyau wanda mutane da zai kare mutane, mutane da yawa su samu karuwa a ciki. Da kuma fim ɗin soyayya.

To, inda ake hanya ɗaya da ake magance damuwa wurin aiki shine a lokacin da ka samu ka yi tambaya, ka san mene abun da aka nufa, ka san mene in abun da ya kawo asalin abun da ya kawo matsalar. In gan ka san matsalar abu, to ina ga hanyar magance shi yakan zo da sauƙi. Amma yanda kana da matsala baka san abun da ya kawo matsalar ba, to hanyar magance shi yakan zamanto da wahala sosai. Amma magance damuwa shine in ka san mene matsalar sa nan zaka san hanyar da zaka bi ka magance shi ko kuma abubuwan da za ka yi da zai zamanto magani ma wancan damuwan. To, na farko dai abun da ka san mene ya kawo matsalar, ka nemi hanya kuma wanda ka ga zai fito da kai a wancan damuwa, ya baka nasara ka samu kuma ci gaba.

To, kawo abu gida yana da muhimmanci sosai. Yakan zaman to hanya ne na kauna, saboda duk lokacin da ka fita ka ga abu mai kyau a waje, ka ga wannan abin ya dace ka kawo gida, ya dace ka zo ka ba wa ƴan uwa, ya dace ka riƙo abu ka kawo gida. Yana da kyau cewan in ka fita duk lokacin da ka riƙo abu ka kawo gida, duk lokacin da ka kawo ma masu gida abu ya nuna cewan ai kana tuna da mutanen gida. Kuma bai kamata kai ka riƙe duk abu, kowane irin abu ne ka riƙe kai kaɗai ba. Amma nan dai ka samu ka kawo gida, kowa ya samu karuwa da shi, kowa ma ya samu biyan bukata. Inda kake tunanin kai ma za ka samu biyan bukata. Hakan yana nuna kauna kuma da kula da ƴan uwa.

To share ɗaki kam yana da mahimmanci sosai, sabilida da ba wai sai ka jira ko ka shara kam. A lokacin da mutum ya ɗauki tsintsiya yayi shara ba. Lalle sai ka jira ɗaki ka ga yayi datti sosai kafin nan ka yi shara ba. Amma nan ko da ace ka kwana ka tashi ne, kana ga kaman ɗaki bai wani dattin a zo a gani ba a yi share shi. Saboda lokacin da ka kashe jiki kace sai ka bari ɗaki yayi datti sosai, share shi ya kan zo ya baka da wahala, zai baka wahala. Amman sa'an da mutum ya tashi daga bacci, abin da na farko da ya kamata ya fara yi shine ya yi shara, ya yi wanke wanke. To wancan ya zamo aikin gida ne wanda ya kamata a yi shi kowane safe, da so samu a yi shi da rana kuma a yi shi da yamma.

Ni wannan taga ɗin ban gane mene ne nufim tagan ba, amma nan zan ce ni ba na son zama kusa da taga. Dashi ke bawani na san meye ne ne taga ba. Saboda haka ba zan ce, eh, ina son zama kusa da taga ko kuma a'a, ba na son zama kusa da taga ba.

Akwai tsintsiya a kala-kala ko kuma zance akwai tsintsiya iri-iri. Akwai tsintsiya na gargajiya, akwai tsintsiya kuma na baturi wanda yanzu an ƙera shi da sandanshi wanda akana tsaye ma za ka yin aiki da shi. Amma ni gaskiya na fi son aiki da tsintsiya na gargajiya. Tsintsiya na gargajiya ma yaka su kashi biyu ne. Akwai wanda ake ce masa tsintsiyan laushi wanda daga wani ciyawa ne ake ciro wa. Wanda in ka share ɗaki ko tile ne ko siminti ne zai share maka, cire maka datte fis. In kuma kana son ka share cikin gida ne wanda zai zamanto ko yashi ko wani gefen dutsina shi ma yana da tsintsiyar shi daban wanda ake aiki da shi ana ce mishi tsintsiyan kwakwa. To wancan shi ma zai cire maka datti da ya kamata a cikin gida ko a cikin yashi. To shi ne ni na fi jin daɗin aiki da tsintsiya na gargajiya.

Gaskiya ni bana amfani da net na sauro saboda ni yakan in shiga cikin netin yakan mun kamannin fashi na yana ɗaukewa. Shiyasa na kan yi ƙoƙarin ga cewan na kiyaye guri na tsaftace gurin zama na ko kuma ɗakina saboda sauro ma ba za su samu shigowa ba amma sun sami shigowa ma mu kan nema magani na fesawa amma shigan sauro gidan sauro gaskiya ne bana cika shiga bana cika so sam sam bana so.